Eh, a gaskiya bikin da na fi so shine bikin da muke gudanarwa na Sallah Ƙarama da Sallah Babba wanda muke yi a du shekara.

A kowane lokaci na ranar aiki bayan na isa ofis, na kanje na sa hannu, ma'ana nayi attandas. Shi ne abu na farko da nake fara yi bayan isa ta ofis.

Eh, idan buƙatar hakan ta taso musamman ma idan ina da uzuri, nakan tafi da wuri domin isa wurin da zan gudanar da wannan uzuri musamman ma in na gaggawa ne.

Eh kalar takalmin da na fi so na fi son takalmi mai kwaɓa ma'ana mai rifewa domin nan takalmi shine takalmin da na fi so.

Gaskiya indai babu buƙatar haka, ban fiye tara tsabar kuɗi ba saboda ina amfani da banki. Idan na fi tara kuɗi na, sai dai ina da uzurin haka na kan tara tsabar kuɗin.

Ina haɗuwa da abokan ciniki nane ta hanyoyin da muka tsara haɗuwa. Musamman misali ace mun tsara zamu haɗu guri kaza a lokaci kaza. Na kan yi ƙoƙari na ga na haɗu dasu batare da na saba wannan lokaci ba.

Hanyoyin da nake ajiye kuɗi suna da yawa, musamman ma nakan ajiye kuɗi ni a banki in buƙatar hakan ta taso. Wani lokacin kuma ina ajesu a jikina ko kuma a lokar da nake zuba kaya.

Eh, yanayin da nake daidaita aiki da rayuwa ina ware ma kowanne lokacinsa. Misali, lokacin aiki daban, lokacin da zan gudanar da wasu uzurirrika na rayuwa daban.

Yanayin da nake bi wajen gaishe da mutane in na gai da mutane cikin girmamawa ladabi da kuma kaskantar da kai. Wannan hanya ce nake bi wajen gai da mutane.

Eh, a ƙarshen mako ina shirya abubuwa da yawa kamar yanayi, wanda idan uziririkan da ban samu damar aikata su ba, na kan gudanar da su ne a ƙarshen mako.

Eh ƙare ina iya busa tsaki musamman ma a lokacin da raina ya ɓace nakan iya busa shi sosai mahayye ƙarfi domin an kararra wanda ya ɓata mun rai.

Eh, ina yin addu'a kullum, musamman ma bayan idar da kowace sallah da muke yi a kullum ƙwara biyar. Muna yin addu'o'i domin neman tsari da kuma kusanci wa muhaliccinmu.

Abubuwan da nake yi domin nishaɗi suna da yawa. Misali, kallon ƙwallo yana sa ni nishaɗi sosai, sannan kallon irin ƙananan fina-finai kamar "comedy" da "abubuwa" su waɗanan abu kan sa ni nishaɗi.

A gaskiya babu wani adadi wanda zan iya cewa ina karɓar kira a aiki, kasancewar duk lokacin da ake buƙata ta ko kuma ake buƙatar wani abu nawa, akan kira ni kawai kai tsaye.

To a gaskiya lokacin da babu wutar lantarki kusan kome ma tsayawa yake, babu wani abu da zan ce gashi wanda mutum yake yi haka saboda komai yana tsayawa.

Aikin gida da nake yi kullum, musamman idan na tashi nakan yi shara haka da safe kafin na yi komai, sannan kuma da ƴan wasu uzurancen uzurancen waƴanda ba a rasa ba.

A gaskiya ni abin da na fi so tsakanin kofi ko shayi? A gaskiya ne na fi son shayi kasancewar ba ma san yadda kofi yake ba a wajen mu ba, babu shi saboda mun kasance a ƙauye.